Zamu gaya mana. Zan je kasuwa a gobe. Zan siya doya kuma zan siya ruwa kuma zan siya abinci kayan ciki kuma kayan nama ko kaya ne. Na gode Allah ya bani kuɗi, kuɗi zan siya abinci kuma zan sha ruwa sosai. Na gode.